Eh mana wallahi bere ka iya ka dakata ba, bere ka tashi kasha burukutu kewai de ka petashi ka wuta. Ba abuna bere ka peta haka ba, eh bere ka so je awurin dika nima kudi dika nima, iwe re ka bakada kudi ba to dika jika samu. Ba abun dika ce ah bere yiba, bere yiba, bere yiba abuna yafi karifina fina ba to ya dika yi. Ba akomi ba ahari dika kawo abunan to libe sene abunde magana ya suna ba wallahi.

Eh ina yi na, ina yi abin da shi. Shekaran jiya, nadawo aiki akwai wani da shi muna, akwai wani da shi muna yi amfani da shi. Kuma na so yi abin da shi a dare ne. Kaman lokaci, lokaci guda, lokaci daya haka, lokaci daya a dare. Wallahi ina so yi, da aure ina so yi amfani da shi. Ba abun da dai sa kamanke dai mutane da sun fita ba a dare ne na yi abin da shi.

Bana so wancan abinci ba. To ya dame mu, muna ci mu na, ya dame mu yi. Kuma ni ina so abinci, abinci na yi da kai na ba abinci mutane ya yi ne ba. Bana so shi haka. Kuma duk kaso yi mun abinci to, to kayi min da. Ba na so abinci na yi da kai na ba abinci mutane ya yi ne ba. Kuma dan, inde na so ci abon, a waje dai ni ma, eh wuri, wurin suna yi abinci mai kyau haka, wallahi dai zan ci.

Kake babu dika jika kashi jiken ki ba, dika babu dika jika kashi jiken ki ba, da akwai kade lokaci dika yi, dika yi, ba kade lokaci ba tau dika wuce abu naka, ba akwai kade lokaci to ka zaman ka yi, izuciyan ka, ka zaman, maka ce ka bere iya fita ba, to fa ya fita, babu dika ce eh, mutane suna yi haka, mutane suna yi haka, ba haka ba, dika na so yi ka yi mana, mutum ba, mutum bere kashe ka ba, ka huta.

Ina yi mana, ina yi mana. Abu na ba abu dika yi ma mayi ba. Abu na mayi ba dika yi a zafi to wallahi ku suya da shi wallahi dika wuta. Abu dika ce dika kashi jiki na karba. Dika na, dika na so dika wuta, dika wuta mana ba ka de, ba ka de tausayu a tsutsa yana dika wuta ba to ka be shi aka wala yi.

Bana yi abun da baya naba, kuman a rayuwa irin ɗan sa idonan ɗan sa idonnan ba abun mutane je zu iya di mu titi zu iya cuce ni ba ɗan sa ɗan sa idona. Idan baka sa ido ba to wallahi abun abun de ka bazaka ka sani ba.

Ina yi mana, wallahi ba abu nan dika yi, dun de abu kanayi, akwai, akwai shi de lokaci. Mm, lokaci dai abu nan dan shiga dai ishi, ba de lokaci shi ba to dai wuce. Akwai ni, idan ka tashi, idan ka tashi, idan ka tashi, ah idan ka tashi dai ka fita da ka je aiki, da ka je ka huta, da ka je, da ka je mm rubuta, da ka je yi komai dai ka so ka da ka yi. To dun de abu da ka yi akwai shi de lokaci, wallahi.

Na yana karatu, karatu guda, guda biyu ba, karatu guda biyu haka na, na fita naje a wurin na terminals na a cikin, a cikin, a cikin gari. Wallahi na ji na manta da wurin akwai me, kaman, kaman ni bai sani abun ba, kaman ni karami, karami yaro ne. Wallahi fa haka na bai sani ba.

Ina yi karatu a Lalafi mana. Kaman, eh, a lokaci haka kaman ina, ina bani, ina bani, eh, zuciya, zuciya na dai ai abun nan. Ba abu daidai ba ince, "Ah, dan in kashe kaina ba, kashe kaina ba, bari iya yi haka ba. Ware ince a, "idan, idan yi abunnan da inyi shi da zuciya daya." Ba abunda ince, "Ah, bari inyi haka ba, bari inyi haka ba, bari inyi haka ba." Wa bari, baranyi ba. Wallahi.

Kana iya taba jiki na da komi ba wallahi, bani na na gani. Bari iya pitta zama haka ba. Abun kana iya yi wallahi dai abun kama zama kama bari iya yi ba, bari iya yi ba. Bari ka jika kashi jikin ka ba kama kana nema kuli dai ka jika kashi jikin ka wallahi ni bari iya yi haka ba. Akwai ni dai abun dai iya yi dai iya yi ba bari iya yi ba to ina wuce fa wallahi na wuce fa, pew na wuce.

Wuri, wuri, eh mana wuri yayi kama abuna biri shiga biri iya shiga ba. Na wuce mana bede kaji bede ka zuwa kashi jikin ka bawo. Idan ka yi yayi ka yi ba bede ka yi yayi ba ka wuce ka wuce ka ji abun naka wulai. Mutane bede ce komi ba de ce abun wulai ka ce durun u waku. Kunaso kashe nine kunaso kashe nine ka wuce ka ji abun naka wulai.

Na yi ajiya mana, na yi ajiya kuma bari in yi abu bari in yi ba wallahi kafin baya na kuwa wallahi. Abu na dai ka ci ka bari in yi iya magana ba, oh kuma idan lokaci dai zo dai ka yi ya wallahi na rantse dai ka yi ya dai ka yi. Babu dai ka ci ka bazan iya yi ba kuma lokaci ya zo kai ka yi kawai wallahi. Bari ka ci ka kashi jiki na ka bawo, bari ka kashi jiki na ka ba bari ka yi haka ba wallahi.

Zan baza sakuni to, da kai haka ruwan ka, duk da abu da ka yi ruwan ka. Duk da abu da yi ruwa ne. To yaya? Bari ka wuta ba, da ka wuta mana. Zaman a wurin da ya wallahi ni ba, ba kyau a cikin cikina ba. Ina so tashi in wuta, da wukita in wuta. To kuma da kaso zaman wurin da ya, hm, ruwan ka ba ruwa na ba, gaskiya na yi nama gana.

Ke, hm, ni ba maye bawo wallahi, maye ba deka taho, beremi haka. Wani ba maye ba. To den ce, i muna yaya, mutum deka wuta deka wuta, ba mutum biri wuta utaba ire iya ba. To akwai ni de den ce, be de ce, a bona a chike chike, den iya wuta, wallahi den wuta. Ba bu den ce, den ce dawaba, den ce dawaba. Ana so wuta, in suna den wuta muna, wallahi den wuta. Ba bu den ce, a bari iya haka ba, bari iya haka ba. To den ce.

Ba'a yin ruwa ba o, ba nida ruwa a cikin jikina ba. Akwai mutane, mutane haka akwai su dai, da yika ruwa mai kyau, ba nida ruwa a jikina ba. Gaskiya ne ina, ina, ina magana. Eh akwai in da ruwa a jikin dukansu dinnan. Ma kuma ma, bazan iya yi abun mutane suna yi ba o, wallahi gani a nan gani.

Kamaan bare shiriki gida daya, bare iya fita a gida ba, dince a wurin ba. Yi a kwaniya a gida kwaniya a gida, bare iya fita ba, bare iya fita ba. Wa gida kamaan bare iya tesi ba, to ya dimu yi kamaan shuka haka. Wallahi na ce ke bare yi ba wo, na rans e bare yu ba. Ka gani ka gani ka gani gidana bare iya fita ba dince, to ka je a wurina ka je a wurina ka je ka dawo bare yuba. Gaskiyane ina fada. Abun abu dince dince kaayi to ya dimu yi abukina wuta to dimu wuta.

Eh mina Bob, bere in yi a yi haka ba, gaskiya bere yi a yi haka ba. Da yana tashi ido ka fita ka je abun ka. Da kai yi a yi, ka yi a yi, ka yi, bere ka yi haka ba, bashi haka ba, bashi haka. Wallahi. Bere ka yi a ce a dain yi, dain yi, bere ka yi haka ba. Da ka yi a yi, ka yi kawai. Wallahi. Babu duka jika, duka ce, duka ya sashi a cikin hankali naka ba. Bashi.

Baran iya yi ba, baran iya yi ba. Dai ya ci uwam mutum dai in ci uwa mutum bari yi ba wallahi dai in bashi haka. Kuma kana magana kama ba ka kai ba a wurina wallahi dai in ci na rantse da slgidenka. Ba abun da ka ce dai ka ce ka dawo ba, ba abun da ka ce a dai muyi haka ba. Sanowa to a fiɗa dai in yi abu na kuma a cikin zuciya na ne. Ba abun da ka ce dai in yi abu na a cikin zuciya na haka ba. Abu na, abu na, abun ka, abun ka ba ruwana ba. Daga taba abu na da ci uwa ka na rantse da su ba abun da ka ce dai ce ka dawo bari in yi haka ba. Bari in yi haka ba wallahi gaskiya ne ba. Abun wasan na faɗa yanzu nan ba, abun gaskiya ne. Da zuciya na, na sa wallahi hankali na a haka.

To lokaci akwai niɗi, different haka toh den yi. Kuma a bona da kaci, da ka yi abu kuma ba kaɗai lokaci ba. To da ka nema lokaci, to na ci thoka bani ake na yi na. Da i ake akwai niɗe lokaci dai i ake ka. A bani ake kuma ana ci akwai guda haka ya aɓi ta. Na ci maka to wallahi me ke siya, me ke da haka yawon kuri, bai yi a yi a bona ma, bai yi a yi a bona ba. Kai banza ne, na rantse banza ne, banza ne. Bai yi ko haka ba. Da mutum ya ba ka ake ka yi, ka yi mana ba ka rike refi da ka yi ake ba. Ka ci bani da kerefi dai i ake na ba. Dan lam me ke da haka yawon kuri. Ma da ka rike ba ake da ka ci to ba sai bai da ka yi ake ba. Kuma ka na a ga mutum ka ma mugu ne. Wallahi gaskiya ne.

Ba na so mutum ba ne reni wayoba. Maya de ka she de ka shiga abuna ba de ka iya fi kile ka iya de ka iya iya shi ba. Wana wancan abuna reni wayo dai akwai ka de lokaci de ka iya abun ka ishe. Ba ka de lokaci ba ka ce ba ni de shi ba, ba ni she de shi ba mai gida ba ni de shi ba. Wallahi mutum mutum de sene. Yau na na pita na siga a cikin a cikin ace to suka yimo abun ya ce bere iya i abunamba. Nace to bere ka iya yi ba ka fada mun ji ya ce dai dai akwai shi de karfi de iya ishi. Kuma karfi guda guda guda biyu nan ya wuce na dawo kuma be be be gama aiki ba. Kana ace ya je ya ya yi kwanta. Kaman abuna hauka ne wallahi gaskiya ne ba oro uba.

Bani da lokaci don yayi abun na chamba. Akwen de lokaci den yi, bani de lokaci ba bere yi ba. Dika ce to akwai, akwai mutanen de reni to akwai mutanen de reni mi dika yayi ba kada karefi ba, ba abu dika yayi ba to ka wuce ka wai, ka wuce ka wai. Kana magana ba kada karefi ajiki ba kuma kana magana. Idan sa abu nan den, den ce to den yi wana a nan den yi wana a nan den yi wana a nan lokaci kuda daya lokaci kuda biyu pup den ishe. Wallahi gaskiya. Idan baka magana nan wallahi magana nan. Idan ce de yi abu den yi abu. Ce de bere yi ya ba wallahi bere iya ba. Idan ce bani de karefi de inyi shi ba, bani de karepi da inyi shi ba. Abuna abu na gaskiya una magana kuwa. Kuma idan ce de una so yi abu kuma bai zo yi ba kuma, kuma me na yi na tuji, na tuji yona, yona wallahi gaskiya ne.

Ke bare iya ba, bare iya ba wallahi gaskiya bare iya haka ba. Gaskiya ne na fara bare iya ba. Bere ince dai yi abu dai yi abu de ka ci ka ci ka ci ci ci ke bare iya yayi hakaba wallahi gaskiya. Na wuce fiub na tafi, fiub na tafi, fiub na dawo, fiub na tafi, fiub na dawo gani anan. To abunda ka iya yi to ka iya yi mana. Kanaso in ci ubana to gani anan zo ka ci ubana. Ba bude ce to belare iya yi ba, bare iya yi ba, bare iya yi ba ka gani anan. Wallahi, kumaa baren je a wuri na dai na dawo ba. Wallahi, to zai so yayi abu dai yi bani diya bunamba bai sha haka.

To, baa abuna de ka iwa kafaza de kasa abuna kasa to kuda yama to ka yi bashi, bashi de bashi abuna ba. Kau, kau, kau ziri, ziri guda biyu haka, to de ka wuce guda daya, de ka wuce, guda uku haka de ka wuce, guda biyar de ka iya wuce, guda tara haka de ka iya wuce. Kuma a dika ce dika bi, shorts na abunan ma bari ka iya fita a can ba, akwai, akwai su, akwai su de gepe disusa. Kuma abuna akwai shi de gepe, iddisusa gepe haka bari ka iya wuce can ba abun, abun ana wallahi gaskiya bari ka iya wuce can ba.

Bana ji daɗi a rayuwa ba o, ni gaskiya. Ina, ina, ina zaman a gida abu na, abu nan ba, ba ni lokaci don ce kaɗai don fita don je yawo ba wuce ba. Gaɗi a gida, gaɗi a gida, bai iya fita ba. Ina so fita don fita mana kuma gaskiya ina so zama gida ne. Wallahi da ka zama gida da ka yi abu dikaso, da ka yi abu na can, da ka yi abu na can, da ka yi abu, abu na can to, ya de ka yi ba mutane dai zu, dai, dai dawo dai zu ka damai kaba. Da kaso ka yi abu ka yi shi da zuciya daya babu da ka ce kai don i wannan don yi wancan don yi wan can don yi wancan kuma lokacin ina tafi kuma. Kuma a rayuwa nan wallahi gaskiya ba mutum da lokaci ba. Da kana so yi abu ka yi abu ba ka dai, ba ka dai abu nan ba. So kana so yi abu ka yi shi, ba lokaci ba gaskiya ne.

Ina yi karatun mana, to kuma abu na breka, breka iya ba jiki na a ciki ba. Breka sa ciki to duka ciki. To kana so wuce da shi kuwa wuce shi ruwan ka ba ruwa na ba. Kuma abun na ce kuma kana so iya mun ka i shi da zuciyana guda daya. To, ka, ka ji wanan? To daka ce ya yana yi haka, ya yana yi haka. To, ruwan ka, kana tambi wa ye? Ruwan ka ma kana so iya mun ka iya mun baka da loka ci, dika ce yana yi haka, yana yi haka. Mutum bare ka ru a wurin ba. Dika so iya mun ka ishi. Bana so iya mun ba ruwan ka. Wallahi gaskiya ne. Ba abu dika ce ka dai yi haka, dai yi haka, dai yi haka. To mutane bana yi haka ba gaskiya. Kana so ayi abu ka yishi.

Bana sa kuɗi na ajiya ba wallahi akwai ni da kuɗi ina so inyi abun da shi don inyi abun da shi. Ina neman kuɗi don inyi abun da shi mana. Ba ni da kuɗi ba to zan zama haka. Akwai randa kuɗi zanyi abu da shi. To kuma mutane suna ce to yaya akwai kare kuɗi mai kanayi haka yaya yaya yaya ka yi amfani da kuɗi naka ina ruwanka. Fada mun ina ruwanka. Kuna saba ki kuma ba abun mutane suna so ba kana saba ki abun duk abun da kuka gani da ka saba ki da ka saba ki. Bari ka iya yi komai ba. To ina fada kuma kai dai abun da ka gani da ka saba ki abun da ka gani da ka saba ki abun da ka gani da ka saba ki meye ruwanka. Baza ka yi abun da ka iya yi ba. Duk abun da ka gani da ka saba ki.

Gaskiya na iya dafa abinci muna. Wallahi mai kyau haka. Na iya dafa abinci fa ooh. Gaskiya kee na iya dafa abinci ba yau ba. Ina dafa spaghetti, ina dafa indomie, ina dafa, ina dafa cin kafa. Na, na iya dafa cin kafa mai kyau fa. Ke na iya dafa dankari, na iya dafa, eh, me na dafa yau kuma? Na dafa abun, na dafa abun. Na iya kai na, na iya dafa cin kafa yau. Wallahi I swear. Ba, ba abun daika dika yi ba. Wallahi bani da abinci a, a nan ba. To dimden dawo to ba abun de, de, den bi ba. To idan, idan sosai ci abun da in ci muna. Wallahi gaskiya bani da, bani da ruwa a kai ba ooh. Wallahi gaskiya.

Gaskiya ni bana soya, kuma bawo wallahi. Bara, bara bai, bai sai goya soya kuma ba wallahi. To, me suna mutane suna yi soya, soya na nama, soya na abu na can, soya na wancan kuma ni gaskiya bai saimi dain ya dafa abu kuma bana bai saimi dain ya bai saimi soya ba. Ba dain ya dafa abu mai kyau haka. Daina sashi a wuta dain, dain bata ji dain yi shi mai kyau wallahi. Da kaci da ka yi, kai yayi kyau fa. Kuma mutane suna ci abu kuma, kama abu na rini wayo kuma wanna ba abu na rini wayo bawo akwai kaɗai kuɗi kaci. Ba kaɗai kuɗi ba, ka manta wallahi gaskiya ka manta da shi kawai wallahi. Ba akwai kaɗai kuɗi ka iya yi mfan da shi, ka iya yi mfan da shi fa.

Bana dafa abun bawo, bana iya dafa abun keweba. Idan kwaye da abun na toh, idan sikashi like guda biyu haka, bai da iya wud, bai da iya yi abun na can ba. Biyu kawai dan shiga, kuma mutane sunayi kamani ba, bani da, bani da ke ba. Abun wancan yare ne wayo ne, bare iya yi ba gaskiya ne. Kamani kamani, karami, karami yara bai kyau ba, bai kyau ba. Wallahi. Da nawo a gida kuma babu tarewa. Daka saka, daka saka daka yi wanka, daka yi waka, daka yi abun na can, daka yi abinci daka ci.

Adayi yakaratu muna. Inayi karatu sosaifa o wallahi. Akwali de, akwali de. Yanzu na kuma inayi aike par kuma inayi, inayi karatufa. Kafin dare kuma. Yanzu na ni, ina so, ina so yi bacci yanzu na wallahi gaski ya. Wallahi ina so yi bacci yanzu na. Ma beren iya ba wallahi beren iya. Komiba wallahi jikina, jikina yayi, yayi abunan. Jikina yayi sanyi fa. Beren iya yi, yayi abuna chamba wallahi jikina yayi sanyi. Kuma kai na manta abunan muna. Na manta dashi.